Eh yawancin lokaci to ina rubuta yanda nake kashe kuɗina saboda in san yanayi in kashe kuɗin da nayi da kuma abin da ya kamata in je san yanda na kashe kuɗina a wata ko a sati. Ina rubutawa don haka kuma yana da kyau ayi. Yana da kyau ana wannan abubuwa.

Eh mana a, na iya buɗe tsaki mana sosai. Gashinan na yi, amma dai gaskiya bana son mutane na yin tsaki. Sai ka ce ni. Nima dai ban cika yi ba fa gaskiya bana tsaki gaskiya. An ce ba kyau tun nima shi yasa bana yi. Amma kam idan ma nama magana ma kamun tsaki ma sai ma, sai ma ka bana haushi.

Ranar sati da ranar Alhamis shine nake zuwa kasuwa. Mu ci kasuwar Gwadabe a Minna kenan ko mu je mu ci kasuwar Zungeru a Zungeru ko mu je mu ci kasuwar Beji. To iyaƙar kasuwar da nake zuwa kenan Litinin, Lahadi, sati duka dai ina zuwa aci kasuwa da ne.

Kai yawan bokitin da muke da su a gida, ai ina ga bokitin da ke gidanmu za su kai hamsin. Dan kowa na da bokiti a gidan, kuma kowa na da bokiti zai kai kaman. Kowa dai a ce na da bokiti bibbiyu. Kuma ma banda wanna akwai su bokitin fenti idan an yi fenti, to anan ake ajiye su. To a takaice dai bokitan da muke da shi za su kai hamsin idan ma ba su fi hamsin ba.

Wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Shine wasan da nake son yi ko kuma wasan buga whots. A hausance kuma su ce caca. Anma dai whots ko ludo. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa kuma da wasan, wasan ƙwallon hannu shima ina son wannan wasan.

A'a ni bana amfani da mataimakin murya saboda na iya karatu kuma na iya, bana dai ma amfani da shi gaskiya. Bana amfani da ma sai dai idan ko na shiga dictionary shine sai in yi amfani da shi don ya faɗa mun yadda ake faɗin kalma. Amma dai haka kawai dai bana amfani da shi mataimaki na murya gaskiya.

Duk sanda akwai wuta nake cajin wayana. Duk lokacin da akwai wuta idan wayan yayi kasa ya kai ace ko talatin kashi, talatin kashi, kashi ashirin sai in sa wayan a caji ko kuma ace ma idan dai zan fita ne ko yana kashi, yana kashi casa'in ne gaskiya ina sa shi caji na sai ya kai ɗari sai in dauka wayana in fita. Amma bana da lokacin caji dai. Kowanne lokaci dai idan dai wayan yayi kasa sai in sa shi caji.

A'a irin aikina ai dole ne in dinga duba saƙonni. Ko wani lokaci cikin duba saƙo nake yi ko an aiko saƙo ko wato ba a aiko ba. Zan ce kamar so ɗari haka shine nake duba saƙo a wurin aiki. Eh Saboda aikin sai ana yi ana duba saƙonnin da aka aiko, wanda za ka yi ka mayar da, wanda baza ka mayar da ba, wanda zaka gaya wa mutane, wanda ba za ka gaya wa mutane ba.

Lokacin da nake fara aiki kullum shine daga ƙarfe goma na safe. Lokacin nake fara aiki na ƙarfe goma, idan ina bacci zuwa tara da rabi ko takwas. Amma ƙarfe goma sai an tashi in fara shirin aiki. Daga nan kuma ba bacci har sai dare ƙarfe sha biyu ko ƙarfe goma kuma sai a kwanta a yi bacci.

Eh, yanda nake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci shine ina tsara su ne akan wanda yafi, wanda yafi muhimmanci shine zan fara yi daga farko kafin in wanda ba su da muhimmanci sosai a gare ni. Amma duk dai aikin muhimmanci su ne ake fara yi farko in sa a dika ƙwazo komai dai in sa a yi shi a gama.

So nawa kike share daki? Gaskiya Zance sau ɗaya a sati dai nike sharan dakina gaskiya. Inda ba mai shiga ɗakin kuma ban ajiye datti gaskiya a ɗakin, sai dai dama ƙura yanzu Da akwai ƙura shine nake share ƙura amma dai share dakina, ace sau ɗaya a sati ko sau ɗaya ma a sati biyu, sai dai ma ranan da na tuna.

Eh kullum ina sa turare mana idan na yi wanka. Aye dole, dole ace gaye dole sai yana ƙanshi to nikuma gaye dole in sa turare idan na yi wanka. Kullum na yi wanka, in sa turare, in sa turaren hannu mata, in sa na jiki duka. Dai ko in sa na kaya sai in fita ina ƙanshi fes fes, baruwa na da wari.

A watan Fabrairu shi ne aka haife ni, ni ɗan Fabrairu ne na ranar, ranar takwas a watan Fabrairu. Watan zafi kenan lokacin akwai zafi da aka haife ni. Kuma ni yanzu shekara na ishirin da huɗu, in Allah ya yadda.

Irin fim ɗin da muke son kallo shine fim na faɗa wanda ake yaƙi. Irin su ne muke son kallo wanda ana kashe mutane, mutane na kashe mutane. Ana yaƙi dai da bindiga, na fi son irin wannan na bindiga ke nan ba. Ban cika son fim ɗin na yaƙi na wuƙa ba amma ka ga bindiga, ina son su sosai.

Lokacin da nake huta, a wurin aiki shine daga ƙarfe huɗu zuwa shida. Dan a gida nake aiki, work from home kenan a turance, to a gida nake aiki lokacin da nake huta. Kaman yanzu ma aiki nakeyi amma ina huta kuma a lokaci ɗaya.

Eh wani lokaci nake tara tsabar kuɗi idan ina da kuɗi kyanan sai in ta tarawa ta tarawa amma idan babu suka ai ka gaba maganar tarawa don dole mutum ya samu ya ci abinci ya yi abubuwa dai amma dai ina tara kuɗi gaskiya ina ƙoƙarin ina riƙon na ƙoƙarin.

A'a gaskiya ni bana shan ruwa mai sanyi saboda, ba dai ko saboda, saboda dai ance bai kyau shan ruwan sanyi. Shi yasa ina yi ɗan ruwa dai mai ɗan dai dama dama amma dai ba dai mai sanyi ba. Gaskiya bana shan ruwan sanyi ne, ruwa dai mai dama dama. Ruwan sanyi ma ba daɗiyi idan baya kashe kishi amma dai ruwa mai ɗan dama dama shi zai kashe ma kishi.

Yanda nake kawowa gidanmu shine, ah, ko in hau mashin da mashin da yama shine in hau mashin zuwa dutsen Kura, daga dutsen Kura zuwa gida. Hakanan nake, mashin nake hawa. Gaskiya tun da wannan garin ba, ba wai akwai motar hawa bane, yadda taksi kenan. To, anan sai dai mashin kabu kabu in a caɓa su muke hawa.

A'a a ba mu amfani da kendir a gida gaskiya ai yanzu an wuce nan. Yanzu da wutan lantarki ne idan ba wutan zan siya fitilla mai caji. Toh da shi shi ma muke amfani. Amma yanzu ai an wuce, an wuce nan abu na shi amfani da kendir yanzu gaskiya ba a kunna kendir bamu ma amfani da shi.

Gaskiya abun da ni ke yi don kiyaye lafiya shi ya ga tsafta, da rashin shan ruwan sanyi, da rashin fita. Shi ma gaskiya bana fita idan akwai iska. Kuma ina ɗan motsa jikina kaɗan kaɗan. Nace ma tun da kuma ina cin abinci mai kyau, inci mai kyau, in sha mai kyau don, don lafiyan jikina.

Eh ina kallon taurari da daddare. Gaskiya ma ina son kallon su. Kaman idan, ina kallon su ma ina jin wani iri kaman ina soyayya da su ko hadda wata. Ma shi ma ina son kallon shi da daddare. Dan yanda wuri yake yin kyau sosai gaskiya ina son kallon sama da daddare don in ga taurari. Wallahi suna da kyan kallo. Kaman inje in kama su amma wane ni?

Kofo fin yaɗa labarai da nake amfani da su shi ne Facebook, Google, ma rediyo su Prestige FM, su BBC, su Voice of America. Da dai sauransu. Duk ina amfani da su da DW Deutsch Welle. Shi ma ina amfani da shi don wurin yaɗa labarai.

Duk na fanka da na fi so shine lamba ɗaya tunda shine highest shine babba ya fi bada iska to shi nafi son shi. Amma kuma idan an zo lokacin iska ina amfani ne da ko number three saboda ban son sanyi. Haka nan sosai ya shige ni. Anma dai number da na fi so a fanka shine lamba one na ɗaya, lamba na ɗaya.

Eh, unguwar mu gaskiya na da tsari. Akwai titi ko'ina a unguwar, akwai tsari idan mu muna ofaki a unguwar mu. To akwai tsari, kowa gidan da na yi, ba wani yara marasa ji, kowa na jin maganan iyaye, ba mai shaye shaye, ba mai bin mata, kowa yana harkan kashi a kan unguwar. Kowa, kowa ya iya kwallo a unguwar mu, da ƙarana, duk wani yaro yana cikin cikin mamashi ya iya kwallo ko idan dai yana unguwar mu.

Eh ina koyan Yarbanci amma bazan ce ina koyan koya ba, sai dai idan na je an yi sai in shiga Google in duba ma'anashi. Iyakan Yarbanci ne gaskiya kawai nake koya, sai Turanci kanda ai ance karatu baya ƙarya. To Turanci kan kullum koyon shi muke yi da shi da Yarbanci da Hausanci ma shima.

Eh ina ƙetare ƙafa lokacin zaman mana a ana zaman gayu mana ko zaman hutawa dole ne a ƙe a ƙetare ƙafa ko yanzu ma haka ƙafa nama a ƙetare yake saboda, saboda jin daɗi kenan da kwanciyar hankali na dole ne in ƙetare ƙafa.

Eh ina amfani da yanar gizo ina dai ajiya irin hotuna saboda a samu tarihi to ina amfani da su da nan ajiye, ajiye tarihi a yanar gizo irin Facebook, Instagram haka kuma Snapchat shi ma ina amfani da shi na ajiye hotuna da idan.

Eh ina karanta jarida amma jarida a waya ba nake karantawa. Wancan karanta wanda akwai shi na takarda ba gaskiya amma dai ana kawo shi gidanmu kowane rana. Sai an kawo jaridan takarda gidanmu to shi ma dai kafin in ba wa maigida, sai in ɗan karanta abin da zan iya sai in kai mai nashi.

Abincin da nake ci da safiya shine doya, daffen doya ko soyayyen doya shine ke ci da safe ko kuma in ci taliya shima ina cin shi da safe ko kuma in ci masa dai, duka ina cin su da safe. Wai ina abubuwa uku daran da safe su nake ci da safe.

Eh amfani na da internet ai sun fi a ƙirga ina amfani, ai ba iya ƙirga wa. Haɗin kullun cikin amfani da internet nike bana ma kashe, kashe data ina saboda kullun cikin amfani da internet dole ne ma ina da abin yi, nima abin ma na bani mamaki.

Eh man, ina son kallon wata da daddare akwai. Ni kallon wata ma kai sai dai in ta jin wani abu wani iri haka abubuwa dai ina kallon wata nan dan ai wata na da kyan kallo sosai sosai. Wallahi wata na da kyan kallo.

Cin abincin dare gaskiya bancika cin abinci da daddare ba. Dan na ci abinci da rana ya ishe ni. Dan na ci na safe ƙarfe goma sai in ci abinci ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar. Shikenan ni na gama baruwa na da abincin dare kuma sai dai ko in ci ɗan dai abin ƙwalama. Amma dai ba wai in ci abinci wai sunanshi abinci ba sai dai kayan ƙwalama shi nake ci da daddare. Yawanci haka.

Aini na iya riƙe sirri. Sirrin na mutane, ah, wallahi sirrin mutane ina iya riƙe. Akwai miya ka gaya mun, mun faɗi shuru da bakina nake yi. Ni an faɗi, mun faɗi sirri yan shiga uku. Aji ha-- ah, ka tina gaya mun abubuwa, ina iya riƙe sirri gaskiya. Riƙe shi har abda tun tun ma idan har an ce mun sirri ne.

Eh mana, zan iya bada barkwanci mana ni. Na sa mutane dariya sosai saboda na iya maganan banza ne dani to. Kuma in mutane na son shi, sai in dinga basu dariya da shi. Gaskiya na iya barkwanci amma dai ba zan ce sosai ba amma dai na iya, na iya bada dariya.

Ina ci da cokali mana. Ai dole? Idan zan ci shinkafa da cokali nike cinshi, idan zan ci masa da cokali. Amma idan zan ci da hannu shine nike ci, toh da hannu nike cinshi ko kuma taliya shima da hannu nike ci. Ban cika cin taliya da cokali ba, ma dai shinkafa sai da cokali. Tuwo ma wani lokaci ne nike ci da cokali amma hannu ya fi.

Gaskiya na fi son tufafin auduga. Gaskiya ba na son siliki saboda ya nasa zufa Shiyasa gaskiya ba na son shi. Na fi son auduga. Gaskiya auduga ya fi amma siliki a'a, sai ka ce na mace wannan ai tufafin mata ne. Ni kadai bane da auduga.

Eh na iya jefa dutse na isa. Idan kuma kuna so in jefe ku, sai ku kawo shugaban ku ya tsaya daga nisa sai in jefe shi, ya gani ko na iya ji wa. Wannan wani irin tambaya ne. Ai idan na jefa abu ko daga ina ne sai ya-- idan dai abun fashewa ne kam sai ya fashe. Don na sami shikkena.

Ai ni suna na wa ke nan Sauri, nan da nan. Sauri, saurin ƙafa nake da harma. Dan haka nima ban ma iya tafiya da na mace ba. Saboda saurin ƙafana ban iya tafiya hankali. Da na yi tafiya hankali ƙafana ma ciwo yake yi. So sauri ne dan abokanai na ma kuwa iya tafiya da sauri gaskiya.

A'a, hotunan waya ba kowa ya san inda yake a gallery bane wurin hoto. A wurin ne nake ajiye hotuna na ba inda ba wurin ajiye ban da abin ɓoye wa Lallai zan ce ka inda zan ɓoye hotunan waya na. Ni bana ɓoye-ɓoye kome ka gani, ka gani ma idonka wannan matsalan ka.

Eh Muna ina cin salati sosai sosai. Ni idan babu shi ma abinci gaske abinci ma ba daɗi. Shissa na ce muku abincin cikin Republic shine na fi so saboda daɗin shi da salati a duniya ke nan. Salati abinci ne a wani mutum da lafiya shi da komai da ce shi ya yi shan salati.

Eh mun iya haɗa wuta da itace. Dan shi muke amfani da shi a gida. Ba mu cika amfani da tukunya gas ba. Ba ma dai wutan itace ko na gawayi. Kwanan biyu ma dai ba a siyo itace ba. Da gawayi muke amfani to kuma duk ka dai mun iya, mun iya kunna wuta. Ai ba wani wahala idan badai ice ya jiƙe ba ne.